Na fi zuwa shagon da ake saida kayayyakin masarufi, sabida kullum kayayyakin masarufi kamar irin kayan abinci, da abubuwa to ina zuwa shagon da ake saida kayan abinci sosai a rana. Sabida dole dole a rana zaka je, dole dole a rana zaka je ka sai duk abun da kake buƙata. To ina kan je shagon da ake saida kayan abinci sosai. To nafi zuwa gasiya shagon da ake saida kayan abinci sabida a rana in ban je sau huɗu ba, nakan je sau uku. Sabida in zaka je, zaka je ka siyo kayan abinci, especially barin ma irin masu wanda idan ba kuɗi ake basu ba, ana kawo musu kullum suna zuwa su sayi abin ne tsugul tsugul sai an je an fita an samo kuɗi an dawo sannan a kawo wannan. To nakan je shago saida kayan hatsi ko provision haka a rana saida abubuwa a rana sosai. Kuma sannan a rayuwa shagon da nafi so in je dai a rayuwa ina so in je inga shagon da ake saida kayayyakin sawa. To sabida ina son in ga kayayyaki mutum yana buɗe ido ya ga me ya sa me sabon abun da aka kawo. To zuwa shaguna dai ya kamata yana da matuƙan amfani, sabida mutum zai tsintsinta abubuwa sosai, zai ga abubuwa da bai sani ba an kawo su sababbi. Zai ga abubuwan da ya sani kuma. To zuwa shago yana da matuƙan amfani. Nakan je shago, nakan je shago sau ba adadi a rana. In je in siyo Maggi, in dawo in je in siyo omo, in je, abubuwa daidai yawa nakan je in siyo a shago. To zuwa shago nakan je shagon maman Isan a rana sau ba adadi ina zuwa. In ma ban je ba zan aike yaro ya je mun. To ina zuwa shago sosai a rana shagon maman Isan nakan je sau ba adadi a rana. To mutum ya kamata ace ya san irin shagunan da ya kamata a rana ya fi zuwa. Nakan je shagon maman Ihsan in siyo abubuwan amfani na, sabida nakan je shagon su ba a rana sau ba adadi. To ya kamata mutum wannan na son zuwa shagonta sosai sosai. Idan na je shagon ma na ga bata nan ta rufe, an nakan ji haushi ban iya zuwa siyayya ko wani shago in ba shagonta ba. To nakan je sha gasiya ina jin mummunan kallo ko kuma wannan. To nakan je shagon maman Isan sosai. Shagon maman Isan yana da daɗin zuwan. Nafi zuwa shagon maman Isan. Ina zuwa shago amma gasiya nakan je sha nafi zuwa, zuwa shagon mama Isan. Zuwa shagon maman Isan yana abu ne mai kyau a gurina sabida nakan je wani lokaci ko banda a hannuna banda kuɗi a hannuna da naje nace maman Isan "ya ina son abokata" to tana yin ƙoƙari ta ta bani sabida ina yawan zuwa shagon kuma mun saba da ita sosai. To nakan je shagon gasiya sosai a rana.

Eh, nakan kara wayata daga, ina kara wayata daga ƙwayen cuta saboda waya ko ɗan yayi abu ruwa kamar irin alam sali kamar ruwa to bana ƙaunar in ga ruwa ya zube min a waya ko kuma wani abu da ya danganci abun da zai taɓa mun wayan ya zo kuma ya taɓa ta ta lalace to ina kan yi ƙoƙari na ga na kara wayata daga irin waɗannan abubuwa. Nakan kara wayata sosan gaske saboda ba abun da nake so sama da irin su ruwa ko kuma faɗi ko kuma wannan. Nakan kara wayata ta hanyoyi daban daban, nakan kara wayata ta hanya daban daban. Abu wayoyi bana son wayata in ga tana fama da wannan. Nakan kara wayoyina ta hanya dak da ya dace. Nakan kara wayata ta hanyar faɗuwa ban so in ga wayata ta faɗi to nakan kareta gudun in ga ta faɗi. Nakan kareta daga ruwa ko wani abu ya zube mata ko lemu ko kuma dai wani abu da zai taɓa mun lafiyan wayan nakan kareta kamar yadda nake ba matan kariya to haka nakan ba waya kariya. Nakan kara waya da hanyoyi daban daban. Kaga ran da baka riƙe ba sai kaji baka jin daɗi to nakan kara wayata ta hanya. Nakan kara wayata daga ƙwayen cutuka ta hanya daban daban. Nakan kara wayata daga ƙwayen cutuka ban ƙaunar in ga ƙwayen cutar ruwa ya zuba ma wayata saboda ban jin daɗi ban. So in ga ƙwayar ruwa ya zuba ma wayata ko ƙwayar lemu ko dai wani abu da zai iya kawo mata matsala to nakan kareta daga irin wannan abubuwa.

Ina share gida sau biyu a rana. In na tashi da safe nakan gyara gida idan na share, na tsaftace ko ina da ina. To sai kuma zuwa yamma shi ma nakan bi in ƙara gyarawa, in share, in tsaftace ko ina da ina. Sai kuma bayan haka. So dai biyu nake share gida a rana. Amma dai akwai inda ake sharewa sau fin biyu. Shi kicin dai ko yaya duk ka gama abun da kake yi to yana da kyau kaɗan share ka goge ka fito. Nakan gyara, nakan share kicin gaskiya sau uku, sau huɗu a rana. Saboda idan na shiga na yi girki na ɓata. To idan na gama abun da nake yi zan bar kicin ɗin nakan kira in ce a zo a zauna, a zo a zauna mun in an ci shinkafa na ƙaure as in in an ji abu na abu a gyara mun. To nakan gyara gida sosai, sosai. Wani lokaci nakan gyara sau biyu, sau biyun ma dai na fi gyarawa saboda shara yana da matuƙan amfani. Abu ne da zaka tsaftace guri. To nakan share guri sosai, sosai ba iyaka. Nakan share sau biyu, sau uku, sau huɗu. Ya danganta da yanayin yadda aka ɓata gurin. To nakan share gida a rana sau ɗaya, sau biyu kai. Kullum nakan share sau biyu sabida sau biyun nan na da matuƙan muhimmanci. In ka share da safe zuwa yamma kuma sai ka ƙara share gida. Sabida shara abu ne mai tsafta. In mutum bai share gida za ka ga guri yayi jagejage, yayi datti, yayi rashin kyan gani. To nakan share gida sau biyu idan na gama abun da nake yi da safe. Nakan share gida in yi wanka, in zauna in zaman yin girki. Idan na gama to a takaice dai nakan share gida sau biyu. In na share da safe to da yamma shi ma zan share in ji daɗi. To nakan share gida gaskiya sosai a rana sabi da shaida matuƙan son shara yana da amfani.